Tabbas, kullum nakan tabbatar da cewa na gyara ɗakina kuma na share ko'ina don samun natsuwa da tsabta. Aikin gida yana sa mutum ya kasance mai tsari kuma hakan yana taimaka min wajen tattara tunanina guri guda kafin na fara sauran ayyukan rana. Ina jin daɗin yin waɗannan ayyukan, musamman idan ina sauraron kiɗa mai daɗi. Domin hakan, yana sa aiki ya zamana cewa tankar wasa kake yi.

Ina magana da abokan ciniki cikin girmamawa da fara'a domin ƙulla kyakkyawar alaƙa ko kuma amana tsakaninmu. Yin magana cikin natsuwa da nuna fahimta ga bukatun su yana taimakawa wajen cin nasarar kasuwanci. Wajuna, ina son yin amfani da kalamai masu daɗi domin abokin ciniki ya ji daɗin hulɗa da ni. Sannan hakan yana sa su su rinƙa dawowa sayan kayayyakinmu a kowane lokaci. Halayya mai kyau ita ce babbar ginshikin kowace kasuwa ko kuma na ce sana'a.

Kiyaye kalmar sirri abu ne mai matuƙar muhimmanci a gare ni. Domin kare sirrina da kuma dukiyata a yanar gizo, ina amfani da kalmomi masu wuyar ganewa waɗanda suka haɗa da haruffa, lambobi da alamomi kuma ba na taɓa raba su ga kowa har ila yau. Ina canza su lokaci zuwa lokaci don tabbatar da cikakken iko da tsaro. Kare kai yana farawa ne daga yadda kake iya kiyaye bayanan ka na sirri.

Abin da na fi so don nishaɗi shine sauraron karatun Alqur'ani mai girma domin yana sanya ni natsuwa da kuma farin ciki sosai da sosai. Wani lokaci kuma nakan fita yawo don shaƙar iska mai tsafta ko kuma na samu na karanta wasu littattafai masu faɗakarwa. Nishaɗi yana taimakawa wajen rage gajiyar aiki da kuma buɗe ƙwaƙwalwa don fuskantar sabbin ƙalubale na rayuwa. Duk lokacin da nake jin daɗi, ƙwazo na a fagen aiki yana ƙara ƙaruwa.

Ina ajiye kuɗi ne ta hanyar raba su gida daban daban. Nakan ware na abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Sannan ina adana ragowar ne don nan gaba. Ajiye kuɗi yana da matuƙar muhimmanci, sannan yana ba mutum kariya daga abubuwan da ka iya zuwa ba zato ba tsammani, kuma yana taimakawa wajen cimma manyan burika na rayuwa. Yin amfani da hikima wajen kashe kuɗi shine mabuɗin samun arziki mai ɗorewa. Don haka nake ƙoƙarin kiyaye lissafi a kowane lokaci.

Gaskiya bana son hayaniya sosai. Domin tana rage min natsuwa da kuma hargitsa min tunanina yayin da nake gudanar da muhimmin ayyuka. Hayaniya tana sanya gajiyar ƙwaƙwalwa. Don haka na fi son zama a wurare masu natsuwa. Inda zan iya sauraron sautin da nake so cikin kwanciyar hankali. Natsuwa tana taimaka min wajen fitar da sabbin fasahohi da kuma mai da hankali ɗari bisa ɗari akan abin da nake yi musamman idan nan ina kan aiki. Na yanar gizo.

Toh ni ina amfani da Facebook, WhatsApp da kuma shafukan labarai na yanar gizo domin samun wata ainifin abubuwan da ke faruwa a duniya. Waɗannan kafofin suna taimaka min wajen samun sahihan bayanai da kuma tattaunawa da abokai cikin sauƙi. Suna fadada tunanina kuma suna sanya ni kasancewa cikin shirye-shirye a kowane lokaci.

Haka ne, a koyaushe ina ƙoƙarin rufe bakina lokacin da nake yin hamma domin wannan yana ɗaya daga cikin kyawawan halaye na addini da kuma tsabta. Shi rufe baki yana hana ƙwayoyin cuta yaɗuwa kuma yana nuna ladabi ga mutanen da kake kusa da su. Ina son kiyaye tsabta a kowane hali domin kare kaina daga sauran mutane daga kuma cututtuka.

Ina kammala aiki a lokaci ta hanyar tsara ayyukana tun da wuri da kuma mai da hankali sosai ba tare da ɓata lokaci ba. Yin amfani da jadawali yana taimaka min wajen sanin abin da ya kamata in fara, in fara yi yanzu da kuma wanda zan bari zuwa anjima. Girmama lokaci shine mabuɗin nasara a kowane aiki, kuma hakan yana sanya ni jin daɗi sakamakon da nake samu a ƙarshen kowace rana.

Haka ne. Ko yaushe ina cire takalma na kafin in shiga gida domin kiyaye tsafta da natsuwa a cikin gida. Wannan ɗabi'a ce mai kyau da take hana shigo da ƙura ko ƙwayoyin cuta daga waje sannan tana sanya mutum jin daɗin taka ƙasa cikin walwala. Tsafta tana daga cikin ginshiƙin rayuwa mai kyau. Don haka nake ba ta muhimmanci ɗari bisa ɗari koda a cikin gida ne.

Haka ne, wani lokaci nakan ƙetare ƙafafuna lokacin zama, musamman idan ina son jin daɗin zamana ko kuma idan ina cikin hira da abokai. Wannan yanayin zaman yana sanya ni jin natsuwa da kuma sakin jiki ko da yake masana kiwon lafiya suna ba da shawarar kada a daɗe a haka. Ina jin daɗin zaman idan ina sauraron sautin ƙur'ani mai daɗi. Yana ƙara min nishaɗi a ƙwaƙwalwata a duk lokacin da nake sauraron.

Tabbas, na fi son zuwa kasuwa ranar Asabar, domin a lokacin ne nake da isasshen lokacin duba abubuwan da nake buƙata cikin natsuwa. Hakan yana taimaka min wajen tsara abubuwa na masu amfani na cikakken mako guda da kuma yin ciniki cikin hikima.

Babban abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine ganin sakamako mai kyau da kuma yadda aikina yake taimakawa wasu. Samun sabbin fasahohi da kuma fuskantar ƙalubale yana ƙara mini ƙwarin gwiwa da kuzari gudanar da ayyukana cikin nishaɗi. Idan na ga aikina yana tafiya yadda ya kamata, hakan yana sanya ni jin daɗi da kuma ƙoƙarin yin fiye da haka a kowane lokaci.

Haka ne, na kan ci abincin titi lokaci zuwa lokaci domin akwai nau'ikan abinci masu daɗi da ake samu cikin sauƙi a kan titi. Babban abin da nake la'akari da shi kawai shi ne tsaftar wuri da ake dafa abincin don kare lafiyata. Cin abincin titi yana bawa mutum damar ɗanɗana abubuwan da yake buƙata daban-daban kuma yana sanya jin daɗin cudanya da mutanen gari a duk inda nake.

Lokacin da babu wutan lantarki, nakan yi amfani da wannan damar dan hutawa idanuwana daga hasken waya ko kwamfuta. Yawanci lokuta nakan zauna ni da iyalina domin muyi fira, ko kuma in fita waje dan shaƙar iska mai daɗi. Idan kuma dare ne, nakan kunna fitilar caji dan in karanta littafi ko kuma in yi tunani game da tsare-tsaren ayyukana na gobe cikin sauƙi da natsuwa.

Danginmu a gida mu goma ne gaba ɗaya, wanda ya haɗa da mahaifina, mahaifiyata da kuma ƴan'uwana maza da mata. Zama da iyali mai yawa yana da matuƙar daɗi sosai domin ko yaushe akwai hira da nishaɗi a tsakaninmu. Kowa yana taimakawa kowa wajen ayyukan gida da kuma sauran buƙatu na rayuwa, wanda hakan yake ƙara danƙon zumunci da kuma ƙauna a tsakaninmu a kowane lokaci.

Haka ne, wayata tana da yanayin daidaita haske da kanta don gane da yanayin wurin da nake. Idan ina waje inda rana take da haske sosai, hasken wayar yana ƙaruwa ne don in iya gani sarai. Sannan idan ina cikin ɗaki ne mai duhu, hasken yana raguwa don kare idanuwana. Wannan fasahar tana da matuƙar muhimmanci da amfani domin tana taimakawa wajen rage amfani da batirin waya ko kuma, a ƙara wa idanu lafiya a lokacin da kake amfani da ita.

Haka ne ƙwarai da gaske. Ina ajiye kwafin bayanai na a kullum domin kariya daga asararsu. Ina amfani da cloud storage da kuma external drives don adana hotuna da takarduna. Wannan yana ba ni natsuwa sosai da tabbacin cewa bayanai na suna nan a adane a kowane lokaci.

Haka ne sosai. Ina matuƙar son ba da barkwanci domin hakan yana sanya mutane farin ciki da kuma rage musu damuwa. Barkwanci hanya ce mai kyau ta kusantar da mutane da juna da kuma sanya su nishaɗi a duk inda ake. Ina jin daɗin ganin mutane suna murmushi ko dariya lokacin da na faɗi wani abu mai ban dariya. Domin hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa sosai da kuma sanya ni jin daɗi a raina.

Tabbas, ina iya duba lambar QR cikin sauƙi ta amfani da kyamarar wayata ko kuma manhajoji na musamman da aka tsara don hakan. Lambar QR tana da matukar amfani sosai da sosai wajen samun bayanai cikin sauri, kamar buɗe shafukan yanar gizo, yin biyan kuɗi, ko kuma sauƙe wasu manhajoji. Ita wannan fasaha ce mai sauƙi da take rage lokaci da kuma wahalar rubuta dogon bayani. Don haka ne nake amfani da ita a kowane lokaci idan buƙatar hakanta taso.

Domin ƙara ingancin aikina, nakan fara da tsara jadawalin abubuwan da zan yi a kullum tare da ba wa mafi muhimmanci fifiko. Ina ƙoƙarin kawar da duk wani abu wanda zai raba mini hankali sannan in huta na ɗan wani lokaci don kwakwalwata ta wartsa ke. Yin amfani da sabbin fasahohi da kuma neman shawara daga masana su ma suna taimaka mini wajen yin aiki da sauri kuma cikin nishaɗi.

Haka ne, ina matuƙar son cin abinci mai yaji kuma ina jurewa barkono sosai a yawancin cin abinci na. Ina jin cewa yaji yana ƙara wa abinci daɗi da kuma buɗe sha'awar cin abinci. Ko da yake ina ƙoƙarin kiyaye adadin yadda nake saka yajin a abincin nawa don kada ya cutar da ni. Cin abinci mai yaji yana sanya ni jin daɗi musamman idan ina tare da abokaina ko kuma dangi na muna cin abinci mai zafi.

Haka ne, ina matuƙar jin daɗin yin ciniki a lokacin da na tafi kasuwa, domin hakan yana taimaka mini wajen adana kuɗi da kuma samun kayayyaki a farashi mai kyau da kuma sauƙi. Ciniki fasaha ce mai daɗin gaske da take ba mutum damar tattaunawa da masu siyarwa cikin girmamawa har sai an kai ga farashin da kowa zai ji daɗi. Ina jin cewa yin ciniki yana ƙara mini ƙwarewa wajen sanin darajar kowane abu da zan siya.

Yawancin lokaci, idan na tafi kasuwa, ina sayen kayan abinci ne kamar su shinkafa, wake, da kayan miya don amfanin gida. Sannan na kan duba tufafi ko takalma idan akwai bukata, tare da sayen wasu kayayyakin more rayuwa da nake amfani da su a kullum. Ina jin daɗin sayan abubuwa daga kasuwa domin akwai zabi da dama, sannan zan iya samun kayayyaki masu kyau a farashi mai sauƙi.

Haka ne, ina matuƙar son shuka tsire-tsire a gida domin suna sanya wuri yayi matuƙar kyau sosai sannan kuma suna ƙara lafiyar idanuu. Hakazalika suna wartsake iskar da muke shaƙa. Ina shuka furanni da wasu kayan lambu a cikin ƙananan tukane don ƙawata barandata da kuma samun ganye masu kyau na girki. Kula da tsire-tsire yana bani natsuwa sosai kuma yana koya mini haƙuri da yadda ake daraja yanayi a kullum.

Sosai ma kuwa, muna da fanka a rufin daki wadda muke amfani da ita musamman a lokacin zafi don samun iska mai dadi da kuma kore sauro. Tana taimakawa sosai wajen sanyaya daki da kuma sanya natsuwa yayin barci a lokacin hutu. Amfani da fankar rufi ya fi dacewa domin tana rarraba iska a kowane saƙo da ke cikin dakin.

Babban launin da na fi so shine shuɗi wato blue, domin yana nuna natsuwa da kuma sanyaya zuciya kamar yanayin sararin samaniya ko kuma teku. Ina jin daɗin saka tufafi masu wannan kalar launin ko kuma ƙawata ɗakina da shi, domin yana bani ƙwarin guiwa sosai da kuma sanya na jin daɗi a duk lokacin da na kalle shi. Kowane launi yana da nasa amfanin, amma ni shuɗi ya fi kusa da zuciyata.

Lokacin da nake yi buƙatar hutu, nakan fara duba wasiƙar neman izini zuwa ga shugabana tun kafin lokacin da nake son tafiyar ya yi. A cikin wasiƙar, ina bayyana dalilin hutu na da kuma tsawon kwanakin da zan ɗauka. Sannan nakan tabbatar da cewa na kammala dukkan muhimmin ayyukan da nake kai na, ko kuma na nuna wanda zai duba su yayin rashin kasancewa ta domin komai ya tafi cikin sirri.

Ina amfani da sabulu mai ɗauke da sinadaran sanyaya fata da kuma ƙamshi mai daɗi domin wanke jikina a kullum. Ina zaɓen sabulun da yake da laushi wanda ba zai busar da fatata ba, musamman lokacin sanyi ko kuma lokacin zafi. Sannan ina amfani da sabulun wanki na musamman don wanke tufafina domin na tabbatar da cewa sun yi fes-fes kuma sun adana launinsu na asali na tsawon lokaci.

Haka ne, ina lullubewa da bargo musamman lokacin sanyi ko damina, ko kuma idan ina amfani da fankar ɗakina ko kuma na'urar da take sanyaya ɗaki da daddare. Lullubewa da bargo yana bani dumi sosai da kuma natsuwa wanda ke taimaka mini yayin barci mai daɗi cikin sauri. Ina zaɓar bargo mai laushi wanda ba zai yi mini nauyi sosai ba domin in ji daɗin juyawa a yayin barci.

Yawancin lokacin da nake tafiya kasuwa, a ƙarshen mako nake zuwa musamman ranar Asabar da safe domin lokacin ne nake da isasshen lokacin duba abubuwan da nake bukata cikin natsuwa. Wani lokacin kuma nakan shiga kasuwa a tsakiyar mako idan akwai wani abun da ya ƙare ko kuma wani abun da ake nema na gaggawa a gida. Zuwa kasuwa da wuri yana taimaka mini wajen samun kayayyaki masu kyau da kuma sabo kafin cunkoson jama'a ya yi yawa.

Haka ne sosai ma. Ina duba kalanda a kusan kowace rana domin in san kwanan wata da kuma tsara ayyukana na mako cikin tsari. Yin amfani da kalanda yana taimaka mini wajen tunawa da muhimmanci ko kuma muhimmin ranaku kamar ranar haihuwa, taruka ko kuma ranar da zan gudanar da wasu ayyuka na musamman. Haka kuma yana ba ni damar sanin ranakun hutu da kuma sauran abubuwan da ke tafe domin in kasance cikin shiri a kowane lokaci.

Yawancin lokaci na kan yi amfani da cokali ne wajen cin abinci kamar su shinkafa ko kuma fasci, domin yana da sauƙi da kuma tsabta. Amma idan zan ci abincin gargajiya kamar su tuwo, na kan gwammace in yi amfani da hannuna na dama domin hakan al'adarmu ce sannan kuma koyewa ce ta addini. Kuma na kan fi jin daɗin abincin sosai. Ina tabbatar da cewa na wanke hannuna da sabulu sosai domin kiyaye kaina daga cututtuka wanda suke yi maƙalewa a hannu.